Kana rufe baki lokacin hamma. A lokacin hamma, baki na dole in buɗe amma nakan toshe shi da hannuna. Kar wani abu ya shiga ha da titi ko wani abu. Hamma kan taso dole ne in kana yi bakin ka zai buɗe. Za ka iya rufe wa sai dai ko dai ba hamma kake yi ba. Hamma kana yi dole bakin sai ya sai ya buɗu. Amma sai dai ko in na tashi kai da ka san abunda kakeyi ka riƙe da han-- da hannunka. To mu ma abun da mukeyi sai in rufe da ba hannuna. Kanayi ina yi ni kan na ɗan ca wani abu mai datti. Wannan ta waya ne mai amma ina hamma ni kan. Nine hamma. Ina hamma ba. Ina hamma. Kana ina hamma ina yin hamma kome kai. Rufe bakina na ke da hannuna in ina hamma ba. Rufe bakina. Wannan bashi da kyara saboda ban san me iska da doko ba wasan me ne zan ja ciki ba. Haka dole in rufe da hannuna. Sai ko yaya kyama ne.

Wane kayan marmari kake so? To ni kaya marmari da na sani tunana nake so in sha shine muna da kuɗi na kafta, na nisha shine su ice cream da yogurt. Da na yawo na social media na kusa da nisha, inda yana kusa a wurin kusa, nakan je yaru faida yoghurt, kawai in saya. Na so kayan marmari mana, yana da yogurt, ice cream, chocolate mana nakansi yan sha shi mana, kuma ice cream, mai kyau yake kuma. To yana da kayan marmari kuma yana kusa da nisha. Sha, take nawa, na yawo jiya na kwance tun tun awara, awara naci, awara naci, awara naci, awara ina ya kifa take ne. Irin ka cika jiya fita akanka wasun saisuce jiya, awara take. Sun girmasa marmarin shi. Kai ni ina marmarin shi. Marmarin yana so awara, yana son nesa awara, yana da, yana so yana nesa. Sha, na taba cewa awara diyawa kusa na, pieces diyawa fa. Na ci, na ci, na ci, na kwanta. Gobe ina ci, ana cewa awara aji. Gobe ina lura kara, ci, na ci, na ci, ina kara dashi. Amma ina, ya sake nan, ya yiwa min da ya yi shi. Ya ji nake ji. Na tafi. Eh, na so. Awara pa so. Na ga, da daddare ce gidan nakan saya awara da yawa. Ko wani yamma. Na gan energy drink yana kiran shi ya. Na gan siyara ya shige cikin. Da ne kawai ina yarda yayi a ɗaki na nikaɗai. Sai dai in taci ina sha, hankalina a kwance. Ba min ci, in ba min ci, ba'a.